Haka ne, na kan yi tafiye-tafiye irin na kasuwanci, lokaci zuwa lokaci domin nemo sabbin kayayyaki, da kuma saduwa da abokan ciniki a wasu garuruwan. Wannan tafiya tana buɗe mini ido sosai, wajen koyon sabbin dabarun kasuwanci da kuma ƙara samun riba. Koda akwai gajiya sosai, ina jin daɗin tafiyar saboda tana taimaka mini wajen faɗaɗa sana'ata da samun riba.

Haka ne, nakan ba da shawarwari a wurin aiki a duk lokacin buƙatar hakan ta taso domin taimakawa abokan aiki su ƙara ƙwarewa. Ina jin daɗin raba ilimi da dabarun da na sani domin hakan yana kawo ci gaba ga ƙungiyar baki ɗaya. Tattaunawa da ba da shawarwari masu kyau da inganci yana ƙara dankon zumunci da inganta yanayin aiki a kowane lokaci.

Eh, tambaya mai kyau. Ina shan madara kusan kowane lokaci domin tana da matuƙar amfani sosai ga lafiyar jiki da ƙarfafa ƙasusuwa. Yawancin lokaci nakan sha madara tare da shayi ko kuma in haɗa ta da abinci domin ta ƙara masa zaƙi da ɗanɗano. Shan madara yana sa ni jin ƙarfi da natsuwa, musamman idan na sha ta da daddare kafin na kwanta barci.

Ina matukar jin daɗin shan ruwa mai sanyi, musamman a lokacin zafi domin yana sanyaya jikina, da kuma wartsake ni cikin sauri. Shan ruwa mai sanyi, yana taimaka mini in ji ƙarfi da kuma kawar da kishin ruwa yadda ya kamata. Ko da yake, ina shan ruwa akai-akai, sanyi sanyin ruwa ya fi ba ni natsuwa a kowane lokaci.

Nakan yi aiki bayan lokaci idan akwai ayyuka na gaggawa da ya kamata in kammala kafin gobe. Yin hakan yana taimaka mini na rage nauyin aiki da kuma tabbatar da cewa komai ya tafi daidai yadda aka tsara. Ko da yake yana buƙatar ƙarin lokaci da ƙoƙari, ina jin daɗin kammala ayyukana akan lokaci. Domin haka yana ba ni natsuwa da kuma tabbatar da ingancin aikina.

Haka ne, ina matuƙar jin daɗin kallon bidiyo a intanet, musamman bidiyoyin da suke koyar da sabbin fasahohi ko kuma waɗanda suke nishaɗantarwa. Kallon bidiyo yana taimaka mini in fahimci abubuwa da sauri ta hanyar gani da kuma ji, maimakon karantawa kawai. Nakan kalli bidiyo a lokacin hutu na don in ɗan watsaƙe ko kuma in ƙara wa kaina sani akan fannoni da nake sha'awa.

Sa hannu na yana da sauƙi kuma yana wakiltar sunana a takaice ta hanyar amfani da wasu haruffa da na saba amfani da su. Na zaɓi wannan salon ne domin yana da sauƙi da kuma sauri a duk lokacin da nake buƙatar sanya hannu akan muhimman takardu ko kuma a wurin aiki. Ina jin cewa sa hannu na na musamman ne domin yana nuna gajeren tarihi yadda nake rubutu na kuma yana bani kariya wajen tabbatar da asali na.

A wurin aikin mu, muna amfani da kayan aiki na zamani kamar kwamfutoci da kuma wayoyin hannu domin sauƙaƙa sadarwa da gudanar da ayyuka cikin sauri. Sannan muna amfani da manhajoji na musamman waɗanda ke taimaka mana wajen tsara lokaci da kuma lura da ci gaban da muke samu a kullum. Waɗannan kayayyaki suna da matukar muhimmanci domin suna rage mana wahala kuma suna ƙara mana inganci wajen samar da sakamako mai kyau ga abokan cinikanmu.

Domin magance damuwa a wurin aiki, nakan fara da numfashi mai zurfi don kwantar da hankali na. Sannan in tsara ayyukana daki-daki domin in san wanda zan fara yi. Nakan ɗauki gajeren hutu don miƙe ƙafafuna ko kuma shan ruwa, wanda hakan yana taimaka mini in dawo da kuzari na. Sannan nakan tattauna da abokan aikina idan akwai wani abu wanda yake ba ni wahala, domin samun shawarwari da goyon baya yana rage damuwa sosai.

Da yamma kafin in kwanta barci, nakan fara ne da yin bitar duk ayyukan da na gudanar a ranar domin in ga abin da na cim ma. Bayan haka, nakan ɗauki lokaci in tattauna da iyalina ko kuma abokaina domin mu nishaɗantar da juna mahuta. Daga ƙarshe nakan tabbatar da cewa na tsara abubuwan da zan yi washegari. Sannan in yi addu'a kafin in kwanta don in sami barci mai daɗi da natsuwa.

Lokacin da aka fara ruwan sama, nakan tabbatar da cewa na shiga gida ko wani wuri mai lafiya domin in tsira daga jiƙewa. Idan ina gida, nakan duba dukkan tagogi da ƙofofin mu domin tabbatar da cewa na rufe su ta yadda ruwan ba zai samu damar shigowa ciki ba. Sannan nakan ji daɗin kallon yadda sanyin ruwan yake sanyaya gari, kuma wani lokacin nakan yi amfani da damar in huta ko kuma in karanta wasu littattafai har sai ruwan ya tsagaita.

Gaskiya ne, nakan ɗan ji tsoron wasu ƙwari, musamman waɗanda suke tashi ko kuma suke da ƙayar harbi kamar zuma da kunama. Rashin sanin inda za su iya shiga ko kuma illar da za su iya yi wa fata ne yake sa ni jin fargaba a duk lokacin da na gan su kusa da ni. Don haka nakan yi ƙoƙari in tsabtace muhallina sosai da sosai domin hana su zama. Kuma nakan kiyaye idan ina cikin ciyawa ko wuraren da ke da duhu.

Nakan fi son ciyar da lokacin hutu na a cikin karkara domin can ne asali na ko ba komai. Nakan tuna da can ne asali na. Domin can ne nakan samu isashen hutu da kuma iska mai daɗi, nesa da hayaniyar birni. Ina jin daɗin zama kusa da iyalina da kuma iyaye na, kallon gonaki da kuma tattaunawa da iyalina cikin natsuwa ba tare da gaggawar aiki akan lokacin ba. Hakan yana taimaka mini in sake samun sabon kuzari da nishaɗi kafin in koma bakin ayyukana na yau da kullum.

Haka ne, ina sauraron rediyo kusan kowace rana domin samun labaran duniya da kuma shirye-shiryen da suke ilmantarwa. Na kan fi sauraron rediyo a lokacin da nake tuƙi ko kuma nake gudanar da ayyukan gida, domin hakan yana nishaɗantar da ni. Sauraron rediyo hanya ce mai sauƙi ta sanin abubuwan da ke faruwa a cikin gari da kuma jirayoyin mutane daban-daban a kan muhimman batutuwa.

Gaskiyar magana, nakan fi son yin amfani da AC domin tana sanyaya ɗaki cikin sauri kuma tana fitar da iska mai daɗi sosai, musamman a lokacin zafi mai tsanani. AC tana taimaka mini in sami natsuwa, in yi barci mai daɗi ko kuma in gudanar da ayyukana ba tare da jin zafi ba. Ko da yake fanka ma tana da amfani idan zafin bai yi tsanani ba, amma AC ita ce zaɓina na farko domin tana ba da cikakkiyar gamsuwa da sanyi a kowane lokaci.

Eh gaskiya na fi son yanayin sanyi ko damina domin lokaci ne da gari yake yin fari iska tana kaɗawa cikin natsuwa kuma ko'ina yana yin kore. Wannan yanayin yana taimaka mini in huta yadda ya kamata kuma in gudanar da ayyukana ba tare da jin zafi ko gajiyar da yanayin zafi yake kawo ba. Ina jin daɗin yadda sanyi yake sanya natsuwa a zuciya musamman idan ana ruwan sama mai daɗi wanda yake sanyaya ƙasa.

Dangantakata da abokan aikina tana da kyau sosai domin muna girmama juna kuma muna aiki a matsayin ƙungiya ɗaya domin cimma burakanmu baki ɗaya. Muna tattaunawa akai-akai don raba shawarwari da dabarun da za su inganta mana aiki, sannan muna taimakawa juna a duk lokacin da wani daga cikinmu ya shiga tsaka me wuya. Wannan kyakkyawar dangantakar tana sanya yadda yin aikinmu ya kasance cikin natsuwa da kuma jin daɗi, wanda hakan yake ƙara mana kuzari da ƙwarin gwiwar gudanar da ayyukanmu yadda ya kamata.